So barka mun da war haka, barka mun da dare, anan dai Nigeria dare ne. So da fatan muna lafiya an kwana biyu. So maganin gaskiya, wannan amsar tambayar ta ku tana da muhimmanci sosai. Kuma amsar ita ce, tunda an ambaci sirri a cikin abu, so misali mutum ba ma sai ya ce maka da Allah wannan sirri ne ka rike mun ba. Da yanayin ma da body language ɗin mutum ko kuma yanayin da mutum ya zo maka, da yanayin da ya faɗa maka maganan, to shi kaɗai ma wani saƙo ne wanda yake nuna cewa da Allah wannan sirri ne. Kuma bai zo ya tare ka a cikin mutane ya ma maganan ba, ya ja ka gefe yana gaya maka. So yana nufin wannan ma ba ya buƙatar me bi wani ya sani in ba kai ba. So gaskiya ne, maganan gaskiya da maganan da ma wani idan ya faɗa ko a ce misali bai ce sirri bane ba, so naka yi ƙoƙari na rike mai wannan sirrin. Kuma wani abun ma misali mutum zai yi nazari ya yi tunani ya ce lalle wannan maganar ma bai kamata ma ta je ko ina ba. So wannan shine ina ƙoƙari ina rike masu mutane sirri. So sirri abu ne mai daɗin riƙe shi allah ya cigaba da rufe mana asiri.

Eh gaskiya ne yanzu akwai wayoyi da ake ce musu smartphones. So gaskiya wayata tana kokarin tana daidaita haske. Idan na shiga cikin duhu so tana ɗan ƙaruwa da haske sannan kuma idan cikin haske ne sosai to ta kan ɗan ragu saboda ta daidaita yanayin yadda hasken zaizo ga idona na kuma ba tare da ya cutar ba. So wannan shine gaskiya.